Yaushe kake zuwa kasuwa? To kasuwa dai ya zama abun da ina zuwa ne a san da nake buƙatan siyan abu. Amma kasuwannin mu ana cin ta Talata Talata ne wanda in kaje zaka samu arha zaka samu kaya mai kyau. To amma in na tashi ina zuwa kasuwa kullum. Asaran kuɗin mota kenan. Idan haka nakan bari sai ina da abin da zan siya in tara Talata mai zuwa in tafi kasuwa in je in siyo su.

Yaya kake gaishe wa mutane? Wato gaishe da mutane abu ne da ba wani wahala bane, didda dai wasu suna ganin shi abu mai wuya. Zuwa nake in samu, in na ga mutum na zaune ko yana tsaye in dai babba ne in gaishe shi nike ko yara ne na samu in gaishe su ni ke. Gaisuwa ne dai gaskiya bata zama wani abin wahala a gare ni ba da har, za a tsaya ana cece-kuce akan ya za ayishiba.

Yaushe kike yin wanka? Wanka dai ina yi a kowane lokaci amma yanzu sanyi ya zo bana wanka safe yanzu. Sedai inada gurin zuwa in za ni aikin safe zan yi wanka in ba za ni ba, se in haƙura saboda sanyin yanzu mugun sanyi ne. Sanyi ne wanda ya wuce a digiri ashirin. Kaga abun ae sanyi ne da yakama ta mutum yaji tsoran shi.

Sau nawa kake kallon madubi? Ni ba mace bane, balle kallon madubi. Mata ke kallon madubi. Kaga sun kalla da safe, idan sun yi wanka sun kalla, idan mijin sha yazo su kalla, idan 'yan uwa sun zo su kalla. Harka ce ta mata kenan to an yi su da ado, dole ne a haƙura a bar musu, su sa gwal, su yi kwalliya. Kuma su kalla madubi ko sun kyau ko ba su kyau ba. Amma gawaskewar wannan kwalliyan sai ka rasa a oho, ko don waye oho.

Nawa takalma kake da su? Takalmin da nake da su kwara biyu tal in tal, banda wasu takalma sai dai in zaku bani kuɗi in je ƙaro takalma ni ma inji Ladi. Takalmi yana da matukar kyau yana karama wanka kyau to amma dai sai kana kuɗi zaka sa su. To mu da ba mu da kuɗi ya muka iya, hakanan dole zamu haƙura musu a yayin da muke da su. Idan kuma Allah ya sa sun bamu kuɗi mai yawa, daloli da yawa mu samu kuma mu ma musiyo takalman.

Kana amfani da matashin wuya? Wato ina amfani da matashin wuya sosai. Wato wannan shine ake ce ma filo. To yana da matuƙar amfani saboda yana hana wuya yai ciwo kuma yana taimakawa sosai. Da a ƙasan mu ta Hausa duk ba a gane mai ba zakaga mutane ba su damu da shi ba. Amma yanzu kam mutane sun fi damu da shi akan ma katifa.

Kana yin aiki bayan lokaci, wato wannan shine batu da kike ce ma overtime. Ina aiki bayan lokaci, in dai za su biya ni. Ai kayi aiki aki biyan ka shine mafi mastala amma in dai za a biya ni, ban damu ba. Nakan zuwa nayi aiki bayan lokaci kuma in ƙara ma a ƙarƙashin mako ma in ƙara kwana ɗaya inyi aikin in gani in sun biyani shikenan in basu bayani ba in dai na.

Kana son zama kusa da taga? Eh, zama kusa da taga yana da dan daɗi saboda akwai iska. To amma matsalar shine lokacin da ana sanyi, in ka zama kusa da taga sai a baɗe ka da ƙura iri-iri. To kaga an baɗe ka da ƙura iri-iri abin ba daɗi. To amma in ba haka ba a mota ko a bos ko a jirgin sama, zama kusa da taga yana da daɗi.

Kana iya ɗinka tufafi? Ƙwarai kuwa ai na yi aikin tela, na iya ɗinki sosai. Lokacin na yi kuma ƙwayar aiki a riga. Ina ɗinki sosai gaskiya na iya ɗinki ama dai ban da na mata sabida na mata na da wahala ban iya shi ba ama duk sauran kan na iya sabida yana da daɗi. Abune da bai da wuya, duk inda ka yi shi za ka ga dai-dai na ka yi shi.

Ya kake tabbatar da ingancin aiki? Wato ingancin aiki, ah an fi tabbatar da shi ne idan aka samu wanda suka tsara shi, suka nuna ma ga yanayin yadda aiki yake. So, akwai takardu da za kaga ansa yana nuna alamar ga yanda aiki yake tabbaci yake da kyau. Don haka ni ma sai in je in duba 'standard' ɗin da suka sa na ingancin aiki, da shi nake amfani ba wai da molan ka ba.

Kujerunka suna da daɗi? Eh kujerun gidana suna da daɗi saboda akwai cushion yana da laushi, yana da daɗin zama kuma. Amma didda haka wannan ba zai hana idan na samu kuɗi ba in sa a canza mun ba. Amma yanzu dai ina malejin shi kuma ina jin daɗin shi, abune da yake da daɗi. Kala shi ma idan ka ga kalan sa ma zai baka sha'awa, kai ma za ka yi ƙoƙarin a ban ma ka ci gaba da moransa.

Kana ajiye kwafin bayanan ku? Ban gane ba. Kana ajiye kwafin bayanan ku? Wannan dai ban san me kuke ƙoƙarin gaya ba. Kwafin, kofi ne na shan ruwa ko menene, shi kuma bayanai bayanan ku, wannan bayanan ban gane ba. Sai dai kuce mun ko ina rubuta ƙorafi ko ina rubuta wasu abubuwa na bayanan mu in ajiye wanda zai amfane mu.

Wani abincin gargajiya kake fi so? Abincin gargajiya da na fi so abinci ne na Yarbawa, wato amala. Yana da kyau yana da daɗi kuma yana da riƙe ciki shine abincin gargajiyan da nafi so. To na biyun sa kuma shine dan wake. Ɗan wake yana da daɗi kuma yana da sauƙin yi shima wanda zaka ga ya ƙosar da kai sai ayi yamma ba ruwan ka da kowa ba ka nemi kowa bama ba ka damu da kowa ba.

Wane launin labulen ku siya? Launin labule na kalan ruwan kwai ne. Kala ne da ko kuma kuka gani zai ba ku sha'awa za ku so ku yi amfani da shi. Wannan launin ba kome ba ne, launi ne mai daraja, mai bada ma'ana. Gidajen mu na yanzu za ka ga labulansu kusan iri ɗaya kuma launin ma duk kusan iri ɗaya. Abin sai ba ku sha'awa sabida gidan da ba labule kuma ai akwai matsala. Yanzu iya labulen ma za ga a guda bibbi biyu ake sawa sabida ƙyatar da guri, sabida gurin ya ƙara kyau. To ma dai ni nawa guda ɗaya ne dai, ban damu da wannan ƙaƙale-ƙakalen da za ka ga suna yi ba sabida su ka ƙara ma guri kyau ko suyi wani abu. Kawai dai a yi, a yi a gama a sa ɗaki yayi kyau. Ba sai an wani ƙaƙali ko an bulko wani ƙaƙali ko an wani iya yi ba wanda nan gaba zai zo ya taɓa mutane matsala ba.

Wane launi bango gin ku suke? Bangon mu launi ne wanda na fentin kalan gida kawai aka musu wato pink kala ne aka yi aka yi akama gidan. Launin baya canzawa shi bango, kalan ne kawai ke canzawa. Tunda kalan kuma sai a mana kazaɓa abin da ya ma ka ga, ba wanda ya zai ma bayani ko ya ci ma kalon gidan ka bi kyau ko wani abu kuma ka yadda tunda ka yi kazaɓa kuma ka ga ya ma kyau ne.

Kana sauraron rediyo? Ƙwarai kuwa ina sauraron rediyo, rediyo yana da matuƙar amfani kuma yana da matakan kyau. In kana son labarai ma na gaskiya, zaka ga na rediyo ne sai dai basu da labaran gaggawa, sai labarai an gama tabbatar da shi kowa. Da labari yabi duniya sannan suke zuwa su kawo. Amma zai wuya ka samu labaran ƙarya kuma yana yawo a rediyo. Daɗina da su ke nan, matsala na da su kuma sai labari ya gama zagaye gari. Za su ɗauko su kawo.

Kana kulle ƙofa kullum, ƙorai kuwa, eh ƙofa kulle shi muke yi saboda yanzu zamani ya zama dole sai da haka. A da can shekaru ɗaya biyu baya inzan konta haka nake barin ƙofa ban da matsala ba barawo ba kidnafas amma yanzu idan ka yi wasa da yawa sai ɓarayi su shiga ma gida su suci, na sace wa su bakka dakao da wahala. Kuma ka ga a rayuwa yanzu, hmm aɓakka da wahala abu ne mai wuya. Amma dai muna fatan gwamnatin garinmu ta dage da yin maganin wa ennan mutanen, ah farayinna su ragu. Inda mutum ba zai dinga wani matsawa wurin kulle ƙofa ba kullum ko yi wani yawani damu ba. To amma yanzu dai haka gaskiya dole ne ta kama dole mutum ya kulle ƙofa sabida tsaro.

Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali? Gaskiya muryarta tana da ƙarfi. Muryar maza ne, idan zaka ji ma in yara ƙanana suka ji shi yana razana su, yana ba su tsoro. To kaji muryar maza ke nan. Su kuma mata Allah ya yi musu da muryar hankali, muryar tsutsasa ba matsala, ga daɗi, ga ƙarfi. Amma irin namu yanzu, ai mu inda ka ga sojoji aka muryar mai ke damun buga ta za ka ga duka kowa ya razana.

Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama. A'a bana ƙetare ƙafafu, na fi wage su. To ƙetare ƙafafu gaskiya mata sun fi kowa yi sabida yanayin kayan da suke sawa su gama sa kayan da zai buɗe jikinsu kuma su zo kuma suna ƙetare ƙafafu. Amma namiji sai dai zauna a gwiwa ko ya buɗe ƙafafu tunda wando ya sa kuma bai da matsala da wannan. Wannan shi mata su ne ke ƙetare ƙafafu kuma dai bai dame su kada a zo a kalle a tsiraicin su ko makamancin haka. Ka san su da abubuwan nan nasu ne, su mata. Allah sa mu dace dai kawai.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? Wato kammala aiki a lokaci yanada nasaba ne da yanda kai ka tsara idan ka tsara aiki kuma ka fara da wuri, in Allah da za ka ci na galaba ka gama da wuri. Idan ka tsaya lalaci wanda bature yake cema procastination ka tsaya, ka ƙi ci gaba da aiki, ka ƙi taɓawa to sai ka ga ƙarshen ta kaima ka samu matsala.

Yaya kake taimakawa mutane? Taimakawa mutane ba wani abu bane mai wuya ba, kama mutum ya nema taimako a wurina nakan ƙoƙari idan naga ina da dama na masa a wuce gurin. Sabida rayuwa shi ka taimaka ma mutum a taimaka ka shine abun sana'a kuma shi Allah ya alkawari duk wanda ka taimakawa shi da kanshi zai taimaka ma. To wani sa'in taimako bana kuɗi bane amma da yake mun mun samu lalaci kullum idonmu yana ganin kuɗi zamu iya taimakon kuɗi ko bazamu iya ba hankalin mu na kan kuɗi. Amma rayuwa dai ya wuce ga wai zancen kuɗi, rayuwa yanzu, aa rayuwa ne wanda al'amarun abubuwa na da yawa da mutane ke buƙatar taimako. In kana da dama kamo su in ba ka da dama to shikenan.

Wane irin burodi kake fi so? Wato burodin nafi so shine burodin fulawa. Akwai na alkama, akwai na rogo. To amma waye zai ci waƴannan bana bukata. Shi ma burodin fulawa da kake gani ina son wanda bugun inji ne ba bugun ƙato ba. Bugun ƙato bai da daɗi kuma yana da matsala. Zaga akwai ƙazanta da wasu abubuwa. Bugun injin ko shine na masu kuɗi amma sai dai tsada kash. Nima kaman ai dole in ba da kuɗi. A'a in sai mai tsadan ya fimun wannan a bugun ƙato.

Kana lulluɓe da bargo? Ƙwarai kuwa, ai sanyi ake yanzu a ƙasar tamu. Idan ka ƙi lulluɓe da bargo, za ka sha mamaki kuma sanyi zai buge ka. Sannan kuma idan sanyi buge ka, za ka fara ciwo. To gara mutum ya samu bargo ya lulluɓe ya huta jikin yai kyau. Lulluɓe yana da kyau sosai gaskiya, amma dai ba kowa ke ba. Ni na ga wanda ma yake zuwa da bargo gurin aiki, idan aiki ya rage koma lungu yai lulluɓe ya wuce gurin.

Kana sanya tunatarwa don ayyuka. To ina nisa tunatarwa sabida ya ta she ni bacci, amma dai bana sa don ayyuka saboda a rana in ka tashi kasan aikin da kake so ka yi sai ka tsara a zuciya ka kuma za ka gaba ka manta ba. So da dama za ka ga mutane basu tsara a zuciya su bane shi yasa suke mantawa. In ka tsara aiki a zuciya ka ka sa a zuciya ga abin da za ka yi sai ka gan Allah yadda aikin ya wuce gurin kuma ba ka da matsala da shi.